Ina kula da gashi na ta hanyar wanke shi lokaci zuwa lokaci sannan na shafa mai mai gashi zafi wa na gashi. Na kan yi haka ko wane lokaci. Na yi haka don kasance cikin tsabta da ci da kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin jiki.

Abubuwan da nakeyi don nishaɗi suna da yawa. Ya haɗa da jin waka, yin kallon fina-finai masu kyau da kuma zuwa wajen abokaina muyi fira muyi dariya muyi nishaɗi da sauransu. Sannan kuma lokacin da ba a aiki ina samun lokaci. In fito.

A'a bana yin bacci da rana saboda ina yin aiki. Da rana ina zuwa ofis sannan da makaranta. Bana samun lokacin da na yin bacci da rana amma ranar Sunday in bana da aikin gida na kan iya yi ko da yaushe bashi ma.

E, ina yi amma shi ma ba koda yaushe ba. Sai lokacin da nake cikin nishaɗi ba wani damuwan da yake damuwa. To in ina da time haka zan tsaya in ringa yi, in ringa yi ko ina tuna wani abu da kaina sai inji na ringa yi.